Babban nasarar da muka taɓa samu a aiki suna da yawa, amma wanda yafi mun daɗi shine akwai wani wanda yayi ƙoƙarin bamu matsala a aikin mu, sai da muka dukufa muna rokon Allah ya bamu sa'a. Sai Allah a cikin iyawar Allah, sai Allah ya bamu sa'a, aikin ya yi kyau, ya yi daɗi, mu kai ji daɗi. Shi ne kawai.

Ina kwana a ƙasa ne saboda ni talakane bana da kuɗin sayan gado. Ɗan aikin da nake yi shi ne ya samu ina rufa ma kaina asiri amma da son samu ni ace ina da gado. Sai in kwanta yadda nake kwaso gajiya sai in huta a dis.